Kana shan madara? Eh, ina shan madara sosai saboda ni ma'abocin shan shayi ne, kuma shayina da madara nake sha.

Kana zama kan gwiwa? A'a, ba na zama kan gwiwa. Saboda idan in zauna akan gwiwa ƙafa na yana yimun ciwo.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakar mu da abokan aiki yana da kyau, sabida muna tuntubar juna. Muna bawa juna shawarwarwari a kan yadda zamu inganta ayyukanmu.

Wanne abinci yake saka ji daɗi? Abincin da yake sani in ji daɗi shine in sa ma shinkafa na da wake da naman kaza da Fanta jus.

Yaya kake tafa? Ina yin tafawa ta yanayin yanda tafawan zai kasance shi yana tafawa ɗin.

Kana fi son zama ko tsayuwa? A gaskiya na fi son zama akan tsayuwa. Saboda tsayuwa idan ka tsaya zaa ƙafanka zai dinga maka zafi amma in ka zauna sai ka daɗe a zaune ma ba ka samu matsala ba. Saboda yanayin aiki na, aikin zama.

Sau nawa kake wanke tufafi? Ina wanke tufafi sau ɗaya a sati ne, sabida tufafina suna da yawa kuma sawa ɗaɗɗaya nake yi musu. Sai na ba da a wanke min ranar Lahadi haka.

Kana riƙe laima lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Sabida lokacin ruwa idan ma baka riƙe lema ba ka zo ka fita kaje wajen aiki hadari zai iya haduwa. Ayi ruwan sama kuma ruwan sama ya taɓa ka kuma zaka iya yin mura. Shiyasa nake yawan fita da lema lokacin ruwa.

Wane ya'yan itace kake fi so? Ya'yan itacen da na fi so shine ya'yan itacen mangwaro, saboda yana magani da ƙara lafiya.

Menene abun da kake tunawa daga yaro? Abubuwan da nake tunawa daga yaro ko in ce yarinta na shine, muna fita wasanni, da abokanan mu tunda muke yara, da kuma abubuwa da dama wanda lokaci ba zai bani daman bada labarin shi.

Kana son cin abincin titi? Da dai na ci abincin titi amma yanzu gaskiya ba na son cin abincin titi. Na fi son in ci abincin gida idan ma zan ci abincin titi shine sai dai in ɗan ci snacks haka da ɗan lemon kwalba haka. Amma abinci da ake dafawa ban cika son siyan abincin titi ba gaskiya, ko kuma in ce ban cika son cin abincin titi ba.

Wane yanayin ɗaki kake so? Yanayin ɗakin da na fi so shine ina son in ga ɗakina yayi kyau da abin kallo, da teburi da inda nake ajiya kwamfutana. Ina so dai naga ɗakina dai yayi kyau.

Kana sha ruwa mai sanyi? Eh, ina sha ruwa mai sanyi musamman yanzu yanayin da muke na lokaci na zafi. Ina sha ruwa mai sanyi saboda korar ƙishir.

Nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da matashi guda biyu. Ɗaya matashi na sa a kai na, ɗaya matashin kuma na ɗaura ƙafa na yayin bacci. Sabida duk sanda na yi haka, ina jin daɗin bacci na. Ba tare da na tashi, na je wani waje na mun ciwo ba.

Kana iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo saboda lokacin da muke yarinta muka je rafi yin wanka. Kuma a nan na koyi yin iyo sannan muna yin wanka ma a swimming pool. Na iya yin iyo sosai.

Yaya kake jin hayaniya? Gaskiya ni bana son hayaniya sosai amma haka dai nake haƙuri. Daidai inda nake akwai hayaniya, haka nake haƙuri na yi abin da zan yi na gudu.

Kana son cin abinci mai yaji? A'a bana son cin abinci mai yaji sabida cin abinci mai yaji yana damu na. Kuma duk sanda ka ke cin abinci mai yaji ka ƙwari. Zaka ta yin tari ne, hankalinka ya tashi.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ne ta hanyar share gida, na share sai na tattara sharan wajen nakai inda ake zubar da shara sai motan kwashe shara tazo ta kwashe.